To, assalama alaikum. Bar kanmuda safe. To ni dai ina share ɗakina sau ba adadi. Ba adadi na bazan iya tina ga iya lokacin da ke share ɗaki. Bazan lissafa ba saboda guri ne da ake zaune a ciki. Bayan anta shi da safe an yi shara zai iya kasancewa kafin a jirana ta yi an ɓata. To idan aka ɓata zan zo in kuma sharewa in share shi. Kafin rana ta yi in share shi na yi mopin in gyaggyara ko ina. To. Idan kuma rana ta yi misali kamar lokacin da aka ci abincin rana, shi ma wannan lokacin zan sake share shi. Sake gyara ko ina. To sai kuma da yamma bayan anyi wanan bayan anyi sallar la'asar to sai in zo in share. Tsince duk abin da aka, abin da aka zubar in tsintsince su. Mai da komai wurin zaman sa sannan inzo daɗa share ba ɗakin. In share shi ta sa tsakar gida. To, wancan sharar ita shi za ta kai mu har dare. Da daddare ma dan an daɗa ɓatawa kafin mu kwanta to sai na kuma sharewa. To, idan muka lissafo wancan sharar da safe, ta dan da ɗan hantsi haka da kuma rana sannan da yamma sai kuma dare za zai kasance kamar ina sharewa sau biyar kenan. To, idan na share sau biyar wannan lokacin zai iya gamsarwa. Zai iya gamsar da ɗakin. Amma wani lokacin gaskiya ba zai gamsar ba saboda yaron nan da za a iya ɓatawa a kowane lokaci kuwa ba iya share ba wani lokacin da aka ɓata. Wani lokacin kuma sharar sai ta kasance ba tai yawa ba. Misali ka ɓata gurin sai da akwai sharar da dole sai an yi ta ko an ɓata ko ba a ɓata. Dole ne sai an yi ta. Amma akwai wajen ba a ɓata ba to wadannan ba na laifi a yi shara wancan a banɗaki. Idan aka yi kamar sau biyu haka a rana to sai duka a rana to zai gamsar. Amma wani lokacin za a iya yin shara sau biyar saboda ya biyar ma. Idan Allah ya tafi za a, za a share. To shara ba a cika tattace lokacin yi ba saboda ka bu wasu yara. Idan ka na da yara to shara ba ka tattace watan lokaci. Amma idan ba ka da yara shine to shara sai ka yi ta sau ɗaya, sau biyu a rana. Amma bu wasu yara muna yin shara sau huɗu, sau biyar wani lokacin ma har sau shida saboda duk lokacin da aka ɓata zan zo in share. Zan share ɗakin. Wani lokacin da aka ɓata ɗakin zan zo in share. To wani lokacin ba a ɓarke ba sai yaron ya sauka ciki. To kuma sai sai kuma sai a yi shara.

Waka, ashe waka. To, Anayinsa sau biyu sau uku. Da safe zan yi waka. Sai nannsn kuma wataran zanyi da rana, yammakenan saukowa sai kuma dadaddre saboda shi yawan yin sa yana da fa'ida. Musamman lokacin zafi, yayi yi waka sau uku da kullum. An lokacin dusar dare shida yayi alwala. Sai yayi waka uku wasan nan. To duka wakan ne, ina yin sa da safar tara, tara kuma da rana. Musamman idan zan fita aiki ina yin sa da safa da wuri karfe bakwai, karfe shida na rabi na yi waka na shirya na fita. To idan ɗa gida ne, na kaddan jirgin taga rinye ɗan yara na, misali kamar ƙarfe sha biyu ƙarfe biyu to sai nai wanka sai ma idan zan fita aiki, ina yi waka ne da safe. Na fara tafiya safe. To shiryayye na fita. Saboda shirin waka da wuri yana sa marigayi su tsabta. To kuma idan zanayi ayyuka ne a rana, to shine nake jin kiɗa yin waka sai bayan na gama ayyuka, sai amma gaskiya nafiyin waka da safe. Da safe zan fita aiki. Da safe zan fita aiki kullum. Na fi yin sa da safe. Ina yin sa da wuri. Watrankuma sai nayishi da rana. Wataran ƙarfe haka biyu. Sai kuma rana ta ɗan ɗaga idan lokacin sanyi ne, da kuwa lokacin zafi ne. Kadan sha biyu haka idan dai na gida bazan fita aiki ba. Gaba ɗaya zan fita. Da safe ne nake yi wa yara kullum. Da wuri ƙarfe shida na rabi, ƙarfe bakwai. Bana bacci ƙarfe bakwai ban yi ba. Idan zan fita aiki. Ina yi waka ranar gobe, gobe wuri. Idan dai zan fita. To da wuri ne nake yi wakaya, da safe. To sai na fita. Sai dai idan bazan fita aiki ba to shine nake jin kiɗa yin waka da. Bakar kuma in za a yi da safe bazan gida yamma ba saboda zan yi fita biyu. Zan fita, ko kuma bazan fita ba. To sai dai bazan fita sai dai yayi lokacin. Idan da safe ne na kai yin shida na dare in za kwanta. To sai dai ina yi dadaddare In zan kwanta. To dai yadda ka ga amma ina fi yi waka da safe gaskiya Safe da wuri lokacin da. Lokacin da, da na gama ayyuka. Wannan ta ce safar shida lokacin da na fita aiki. To kuma lokacin fita sai lokacin da na gama ayyukana, sai in gishida ɗan rana kenan haka ko ƙarin ko kuma wajen azahar ƙarfe biyu. To ina yin sa. Amma idan dai zan taɓa aiki da safe nake yi lokacin ƙarfe shida ƙarfe bakwai ina yi waka.

Ni ba na zuwa gidan abinci saboda ina dafa shi a gidane. Da irin abincin da nake so don yi a gida nake dafashi ko yanzu yanzu Misali idan breakfast ne a kiga zanyi shi ko wane irin, ruwan tea ne kokone da kosai to shine ma sai a siyo mana kosai. Indaankali kuma zan soyashi ayi masa sauce. Sannan idan abincin rana ina dafa abincin rana da kaina. Shirya kafa, ko dambu na shinkafa, ko taliya, hattuwoma. Tsanaka bana zuwa gidan abinci to amma inda ansa misali zuwa zanyi kaika dinga kiyata. Idan da zuwa zanyi zanfi san inda kamar ake yin sakwara haka da um Amala. To wannan gidan abinci shine rataddani. Inda ake sakwara ake Amala da ɗan farfesu haka na kaza ko yana ko ganda. To amma gaskiya ni na fi yin abinci na agida. Komai ni nake dafa abina da kaina bana zuwa gidan abinci. Ina yin abinci kowane kala nake so da kaina zanzauna na dafa shi. Na, na dafa shi da kaina na, na ci. Dani da dukkanin iyalina ma gaba ɗaya. Ina ke dafa abinci kuma idan aka ce in zaɓa gidan abincin wanda na fi so to ina son wannan nan sakwara wanda ake yin sakwara a ciki. Ake yin miyar agushi da Amala. Itamanda miyar agushi to sai ko haka irin fefe chicken haka ko kuma farfesun nama ko kan rago. To wa'ennan inde aka ce in je in zaɓi wadda gidan abinci da nake so to waɗanda ake yi wannan ma zai wadatar da ni. Amma dai ni nake zama ina yin abina da kaina. Ko irin dishes inda zan yi ni zan yi ta abu ma gida amma ba sai na fita naje gidan abinci ba. Bana zuwa gidan abinci saboda indai kana da abin da zakayi ya fi kyau tun da ka iya ka zauna. Ma'aitinda ina iya abina da kaina. Gara in zauna inyi abina. Ba sai naje wani gidan abinci ba. Idan na zauna da kaina sai in dafa ko wane abinci nake son na dafa zan dafa shi. Amma in ne ce aka yi in zaɓa, zan zaɓi irin restaurant haka mai kyau wanda suke yi misali wa'ennan abincin da lissafa su a sakwara da Amala. To sai irin su gasasshen kifi da farfesunsa sai um sai farfesu kayan ciki ko kuma na kan rago ko na kawonen. To kamar dai haka. To irin su, su ne irin idan aka ce restaurants ne zan zaɓa to waɗanda ake yi irin wannan restaurants a gidan abincin da ake irin wannan kayayyakin to shine zan ɗauka. Amma in ba haka ba komai nake so ni da kaina nake yin sa. Shi zan dafa na yi komai da komai da shi ba tare da taje gidan abinci ba.

Cajin waya, ina yin cajin waya sosai. Ba lokaci gaskiya, babu tattibun lokacin da zanci ina yin cajin waya kawai da zarar ta ƙare cajin zan sake sawa dai. Sai in sa caji a rana sau uku, sau huɗu saboda da zarar ta ƙare zan je in saka. In sa a gun nepa idan ba wuta ma zan iya sa shi a powerbank. Sai nan kuma kullum wayata tana kwana a caji ne da daddare. Da safe zan ƙarar da cajin idan nayi abubuwa a wayar sai zai ƙare. Sai in ƙara sawa kamar goma haka zuwa sha biyu ƙarfe ɗaya. To sannan ta cika zan kuma ɗauka kuma yin amfani da ita. Idan ta ƙare zuwa ƙarfe huɗu zan kuma sawa. Shima idan ta cika zuwa, magaruba ke nan kamar wajen shida zuwa bakwai zan kuma amfani da ita. To waɗanne lokaci ne idan nayi amfani da ita? Sai kuma in sa ta, ta yi, ta ƙwana tana yin caji. Ina yawan caji wayata. To me ne kuma saboda ba ta rake caji ne? Amma dai ina da yawan yi wa wayata caji. A rana na kai yi mata caji sau huɗu, sau uku saboda powerbank din. Koyaushe da shi nake amfani. Yana tare da ni, ina mata caji. Koyaushe powerbank yana tare da ni. Ina yi, yi mata caji. Ina yawan caja waya gaskiya. Wata ran sau uku zan caja ta, wata ran kuma zan yi mata caji sau huɗu. Ya danganta ne da lokacin da kasance bata da caji. Amma akwai app, app ɗin da idan na shiga ko WhatsApp ko Facebook ko Telegram idan ta shiga ko TikTok to zasu cinye cajin wayar. To idan suka cinye kawai zanje in sata caji. Da haka bana tattance lokacin da take yi caji. Bana tattance shi. Kawai caji nake mata kowane lokaci. Duk lokacin da ta kama, zan yi mata caji. Zan sa ta, sai in sa ta tayi caji koyaushe. Amma dai sau uku, sau huɗu bana yin caji sau biyar a rana gaskiya. Ya yi kaɗan. Sai dai in yi sau uku ko sau huɗu. Sai in sama sau biyar. Wani lokacin idan a powerbank take ba sai ta cika ba zan ɗauka nayi amfani da ita. Sai in kuma mayar da ita to sai in sa sau huɗu ma har sau biyar. Sai in je in maida ita idan dai amfani da ita. Sai na mayar. Ya danganta ne da yadda nayi amfani da ita amma dai wayata tana da, tana, tana, ina yawan mata caji. Koyaushe idan dai cajin ya ƙare to zan sake sawa. Da ya ƙare zan sake sawa. Wani lokacin ma basai ya ƙare ba. Kawai idai naga ya ragu, to zan sake sawa. Idan ya ragu sai in sake sawa. In ya ragu sai in sake sawa. Saboda haka ni bazan iya tattance iya lokacin da nake wa waya caji. Amma dai na san baya gaza huɗu ko biyar. Baya gaza haka. Koyaushe ina yawan saka ta sau uku, sau huɗu.

Eh, ina rubuta wa Misali akwai, kuɗaɗen da idan an samu misali a wata, aka yi, za a yi salari. To akwai planning da nake rubuta yadda zan kashe kuɗaɗan. Yadda zan kashe kuɗaɗan aikin. Kamar, kamar zan rubuta abubuwan da zan siya da fasinjakar da na karɓa. Da ce wannan kuɗi na kaza ne, wannan na kaza ne, wannan na kaza ne. Feji zan samu guda. Sai ta ru-rubuta ina ware kuɗaɗa, ina lissafi yadda zai kasance kuɗin da suka shigo mun. Ba zan, ba zan kashe saboda haka ba. Ina lissafi, idan abunda suka shigo iyashi ne zan kashe. Yar hula, idan akwai aiki misali na wannan da salari. To kuma idan aiki ne misali zan yi, ko za a yi mun, to zan rubuta abubuwan da za a kashe a cikin aikin. Kamar idan girki ne da biki haka, to zan rubuta za a sayi kaza, na kaza, za a sayi kaza, na kaza, za a sayi kaza, na kaza saboda ya kasance na ware kuɗin ko bai. Kar ya gaza, kar kuɗin da ke yarura su baza abunda za a kashe ko kuma si saboda haka. To wannan dalilin da yasa nake ware kuɗaɗen da za a kashe nake lissafa su. Wajen ina lissafa kuɗaɗen da za a kashe na aiko sosai. Ina rubuta su, idan na rubuta su to sai su yiwu. Idan na rubuta sai su wanza. To sai ya kasance kuɗin aikin da za a yi ɗan bai yi, bai yi ƙaranci ba saboda komai zaka siya, za a siya a ciki na ware shi, na rubuta shi. Misali idan girki ne, to zan ce za a sayi shinkafa buhu ɗayan, shinkafa buhu biyu dayan, ga kuɗin ta. Za a sayi bai kwalba kaza. Idan kwalba kamar muce za a sayi kwalba huɗu, to shi ma ga kuɗin sa. Za a sayi magi star da onga mix da magi na kaza, to shi ma ga kuɗin sa. Za a sayi kayan fiya kamar attaruhu da tumaturi da albasa, ga kuɗin sa. Za a sayi vegetables to shi ma ga kaza ga kuɗin sa. Sannan in rubuta za a sayi nama haka da za a zuba aciki. To shi ma ga kuɗin sa. To zan rubuta za a sayi kaya suna a sayi. Komai de idan za a siya ina ware kuɗin sa ya kasance ko da ko aiki ne haka na gida ko na gyara wurin za a gyara a gida ko za a ɗauki waya siminti, za a sayi yashi na kaza. To nan za a sayi, me aiki za a tambatar da kuɗinsa kaza. Yadda dai kuɗin da aka tanada da yin wannan aikin ya kasance bai yi ƙaranci ba. Ko a siya wani abun da ya buƙar full abun da za a yi amfani da shi yanzu ya kasance kuɗin kuma bai isa an siya wani ba. Don haka ina ware kuɗin aiki, ina rubuta su. Duka abun da za a siya ina ware shi, ina rubuta shi.

Wana tambaya ce mai kyau, yadda nake shirya ayyuka na. Misali, a matsayina na malamar makaranta suna shirya ayyuka na ne, yadda za su tafi. Ina shirya su a sati sati. Misali, ina shirya kullum kullum, sannan ina shirya na wata wata. Takun kuɗi shine a gida zan yi ayyukan gida. Misali, da safe in yi shara, in yi wanke wanke, in girka breakfast, in sannan zan tafi makaranta. Idan na je school, ayyukan makarantar shi ma sai na shirya shi. To, dama akwai wadda. Da akwai time table. Time table da muke yin abu. Muke shiga aji. To, shi da ma wannan ashirye yake. Shi ne za a ce za ka yi period guda kaza a rana. Zan shiga wannan ajin, in fito in shiga wannan, in shiga wannan, duk in fito. To, bayan na mun shiga na fito, zan karɓo class work dana bayan. Ko homework dana bayan, in dawo in zo in zauna, in yi makin. Mu fitarwa da kowane yaro makin ɗinsa wannan ke nan. To, bayan wannan kuma akwai ayyuka da makaranta da muke fitarwa wadda za a yi wa yara. Ko kuma idan ya kasance ina da duty ranar, to zan yi yin ƙoƙarin shirya dukkanin ayyukan da za a yi a makaranta ta hanyar share share da za a yi da safe. A yi wankin toilet kamar za a ratsara masu makara. Suyi wankin toilet a gyara komai da kuma kula da shiga da fita duk da yake cikin makaranta. Saboda ranar duty na ne da wani idan da case ya faru, idan ma babu case, idan babu abin da ya faru. To, na tsara wannan na makaranta mun yi girman gama har ƙarfe ɗaya. Mun tashi, ya dawo gida. To, a lokacin dai zan zo kuma in zo yin ƙoƙarin yin girki idan nayi girki sai kuma bayan bacci a fita yin sallah. Zan zauna kuma ɗan yi wani aikace aikacen da gida kamar sake gyara gidan daddare. Mun fita mun dawo, to zan sake gyara shi zuwa ƙarfe huɗu bayan mun yi sallah. In zauna in tsara sai kuma in koya in yi abubuwan da zan yi a waya. Nakan tsara ka ayyuka na na gida daki daki. Kusan koyaushe a haka ayyukansu ke tafiya sai dai wanda ya shigo. Haka misali, wani inspector da ya shigo wani aikin ya faɗo, to sai shi ma inzo in daura da shi. Sannan kuma da daddare, yawanci da daddare zama nake yi. Sai lasibi na ɗan dudduba wayata sai mu ɗan yi kallo da ayyukan mu mun haɗa shi. Sannan kuma kamar idan muna da buƙatar wani abu na breakfast da za a yi, to a wannan lokacin za mu shirya shi. Idan na safe da mun tashi, tunda na ji sammaku tafiya makaranta, sai a gudanar da shi. Shi ne wanda zai kasance na yi shi tun cikin dare. Haka kamar ƙarfe huɗu idan ya kasance kwaɓin fulawa ne, to zan kwaɓa don ajiye saboda yana farka ma. Asuba ana yin sallah, asuba zan fito na zo da suya fara suya saboda kar mu ɓace makaranta da wuri. To, haka wannan nake tsara abubuwan gidan. A haka yake tafiya koyaushe. Idan na yi wannan sai kuma wannan, innai wannan sai kuma wannan. Haka tsarin ayyuka. Haka nake shirya ayyuka na na gida da na fita aiki da nake yi. Duk suna tafiya ne a su zuwa koyaushe. Akan haka suke tafiya. Na yi shi wannan yau, nan da yi shi. Haka nake shirya ayyuka.

Eh fankar sama ce na gwada da ita. Muna da fankar sama, muna amfani da ita. Arufin ɗakin mu muna da ita, muna yin amfani da ita. Lokacin zafi za mu kunna ta saboda ita tana da juriya, tana da juriya za ka kunna ta taittayi, taittayi, taittayi indai da wuta zatayi. Ya kai ya kawo ma ba ma a kashe ta ko yaushe indai da wuta, to kawai muna kunna ta ne muyi amfani da ita ba tare da mun kashe ba. Kuma tana jurewa, dan zata ɗauki awanni tana yi ba tare da ta gaji ba. Tana da bukka, muna yin amfani da ita a dukkan duk ɗakunan mu kuma tana ɗauke mana zafi daban saboda tana da kyau. Ita tana da kyau ba kuma wani tsada ne da ita. Ba za ka sa ɗan kuɗin ka dubu goma sha biyar haka, sha huɗu, sha shida za ka sami mai kyau ka zo ka saka. Yadda in ka saka ta za ka rage mata gudu, za ka ƙara mata gudu, ya danganta da yadda kake son ka ji iskan ta. Amma muna da fanka kuma tana taimakawa mana sosai wajen zafi. Mata har tana hana zafi yaɗame mu. Harta taimake mu wa wajen ɗaɗin mutum ya ji ɗaɗin baccinsa. Kuma ita tana da juriya, zamu su kunna ta koyaushe tana yi indai da akwai wutan Nepa to koyaushe tana yi, tana. Muna amfani da ita koyaushe. Zata yi tayi ba tare da ta tsaya ba kuma ba tare da, ba tare da ta ki yi ba ko kuma ba tare da ta, ta da memu ba. Ba ta damuwa indai ka ga an kashe ta to sanyi ne izo. To shi ne za a kashe sai dai kawai dai a kara ta, a rage ta. Wani lokacin idan zafi ya yi zafi sosai za a rage ƙarfin ta. Idan kuma za a ƙara ƙarfin ta yadda zata wadatar. Idan ka kunna zata da, zata ɗauke maka gumi, har ta wadatar da kai. Wani lokacin kuma muna kashe ta idan lokacin sanyi ya yi, sai dai idan sanyi ba sosai bane sai a rage mata ƙarfi. Ya zama tana danyi dai haka inda zafin ba zafi sosai amma indai da zafi sosai kunna ta ake yi sosai yadda zata, yadda zata taimaka wa mutum. Zafin nan ɗaya ke ji a haka. Muna da fanka muna amfani da ita sosai. Fankan rufin ɗaki ma muna da ita. Fankan sama kenan. Fankan sama kenan tana taimaka mana sosai. Ta hanyar, ta hanyar iska, iskar ta da zafi tana taimakwanmu. Yadda zamu sha iska ba tare da mun ɗauki mafici ba. Ita tana sama bata damun mutum. Kawai tana fifita ko ina ne. Ko ina za ka ga iska tana rufituwa kana jin ɗaɗin ta. Ita fankan sama tana da ɗaɗi sosai, take da ɗaɗi. Tana taimakamana sosai lokacin zafi. Muna amfani da ita amma yawanci lokacin zafi idan sanyi ya zo sai a kashe. Sai dai idan lokacin zafi ne, to sai a kunna ta a bar ta a kunne. Tana ɗaukan lokaci da yawa a kunne indai da akwai wutan Nepa to ita ma tana yi indai lokacin zafi ne. Kuma tana da juriya, tana da juriya za ta daɗe tana aiki, ita ba ta lalacewa ba, ta cika lalacewa ba. A cikin fanka ma ita fankan rufin ɗaki tafi kowacce juriya da rashin lalacewa kuma tana da kyau. Tana taimako sosai wajen sanyaya ɗaki.

Kujeru na sosai kuwa, suna da daɗi saboda ita kujera tana da daɗin hawa a ɗaki tana gyara ɗaki. Duk ɗakin da bashi da kujera zai kasance bai yi kyau kamar yad ɗakin da yake na kujera. Ɗakin da yake da kujera yana fita daban na musamman ne yana da kyau sosai. Shi ɗakin da yake na kujera ba kamar wanda bashi da kujera ba yana tana gyara ɗaki ita kujera kuma ina jin daɗin ta saboda idan ka gaji kazo ka zauna a kan ta ana ɗauke maka gajiya. Zaka iya kwanciya a kai idan tthree sitter ka kwanta a kai kaji kamar a kan gado kake kwance twositter ɗima kana iya kwanciya, ka yi barci me tsawo a kai. Sannan sannan idan ka yi baki zasu zauna a kai ina jin daɗin ta sosai. Suna da daɗin kujeru na suna da daɗi saboda zaka iya siyan ta hawa hawa mai kyau. Ka sayo wacce za ta gyarawa ɗaki ka iya siyan ta dubu ɗari uku da ɗari biyar har ta miliyan daya ma. Indai za gyarawa ɗaki ko zaka ji daɗin ta to kujera tana da kyau tana da advantage sosai a cikin ɗaki kuma ina jin daɗin ta. Ina jin daɗin sosai yadda suke ake iya zama a ci a kai ka huta ka sami lokaci mai tsawo a kai kana hutawa ka yi barci ma wani lokaci wani lokacin ba barci ba kawai aka kwanta a kai za ka ji ka kamar a kan gado kake a waje. A ita kujera tana da daɗi kujera ina son ta tana da daɗi tana ɗebe kewa sannan tana gyara guri. In aka shirya su a falo a samu su kafet kuma suna yin kyau suna kuma ɗebe kewa sannan kuma duk wanda zai shigo yana da gurin da zai zauna zai samu gurin zama ba tare da ya zauna a ƙasan ba. Kujeru na suna da daɗi sosai ina son su saboda suna ɗebe kewa suna.

Farce to ina yanke shi a sati sati wani lokacin kuwa sai ya ɗan wuce sati ya danganta da lokacin da ya fito saboda idan ya fito a lokacin da zaka, zaka zo ka yanke, ba za ka yanke farcen lokacin da bai fito ba amma indai ya fito ina yanke shi saboda kar datti su shiga ciki. Idan datti ya shiga cikin farce yana kasancewa idan za ka ci abinci shi dattin zai shiga cikin abinci wannan kuma yana haifar da lalura har ya haifar da kwalara. Don haka ina yanke shi sati sati zuwa sati biyu haka ya danganta dai da lokacin da ya fito. Amma daren ba kullum kullum nake yanke shi saboda ba zai yiwu a yanke shi kullum kullum ba idan, in kullum kullum ne ba su fito ba gaskiya. Amma idan ya yi kamar shi zuwa sati uku farcen ya fito sai ka cire shi saboda kar dattin ya dinga shiga ciki, dattin zai dinga shiga cikin abinci in ka zo ci. Don haka rashin waki-- yanke shi cikin, rashin yanke shi yana da, yana da matsala saboda zai iya damun lafiya, zai iya affecting ɗin mutum ta yin kwalara ko kuma wasu cututtuka su type saboda dattin ne yake shiga ciki kuma mutum bai san wanda dattin ne a ciki ba. To idan kuma ka yanke su ka wanke hannun to shi ke nan ba wata watsa farci kuma ba watsa na farci. Amma ni bana tara ina tara farcen ta da za ka tara a yi shi zuwa luru. Saboda ina yanke shi ne kuwa a sati sau ɗaya. A sati shi ne sun taru sau ɗaya sai a yanke. Don haka nake yanke shi bana bari ya wuce haka. Sai dai kuma idan bai taru ba to idan bai taru ba a abun da zan yanke ina haƙora sai na barin shi sai ya taru kamar sati kuka na guga to sai na yanke saboda barin farce ba shi da fa'ida. Idan aka bar shi yana, eh, datti yana shiga ya taru. Idan ya taru kuka yana shiga cikin abinci idan mutum ya zo cin abinci sai wannan farcen da dattin da ya taru a cikin farcen ya dinga shiga cikin abincin saboda rashin yanke farce. Don haka nakan yanke farce duk kan sati sau ɗaya. Sau ɗaya nake yankewa a sati. Kar ya taru, ya tara datti. Wani lokacin kuma idan ya kasance bai taru ba a satin to ina barin sa ya kai kwana goma haka to wannnan lokacin na ga ya ɗan taru to sai in yanke shi. Amma bana yanke shi kullum kullum saboda idan na ce kullum zan yanke zai kasance bai taru ba kwata kwata. Kullum ka yanke farce ai ba ko bai ma an cike. Don haka sai bari sai sati a sati sau ɗaya. Ka mar week end duk da a working days bani da lokaci to kamar weekend. A weekend haka a sabar ko lahadi zauna wanke yanke shi to idan nai wanke sai ka ga gaba ɗaya yayi fes fes idan wanke abu haka laka da farcen ya fita yayi fes fes saboda an yanke shi kuma gashi an wanke abu duka abun da ba zai iya a ciki ba zai fice. Don haka sau ɗaya nake yi wanke kuma yanke farce a sati sau ɗaya nake yankewa.

To, mai. To, mai ina amfani da mayuka na gyara jiki. Kuma misali kamar yanzu ina amfani da Carotan. To, mai baya daɗe mun ya kai shekara biyu ina amfani da shi. Zan canza saboda yanzu kamar wanda na yi amfani da shi kafin wannan Carotan ɗin, na yi amfani da Kojic. Na yi amfani da Kojic da na ga kamar bai karɓe ni ba sai na canza. Akwai mayukan da nake amfani da su wasu sai na gwada na gani idan sun karɓe ni to zan ɗan yi amfani da su zuwa shekara biyu. Wani idan ka yi amfani da shi zuwa shekara biyu sai kuma ya nuna baya karɓar ka. To shine nake canzawa amma in dai da asa misali zan yi ta amfani da shi ya karɓe ni to zan daɗe ina amfani da mai ba tare da na canza shi ba. Amma yanzu da Carotan nake amfani, idan na yi amfani da shi kafin na yi amfani da Kojic sai kuma ya dawo ya daina karɓa ta to sai na canja na sayi Kojic. To Kojic ma na sa masa tub a ciki. Wani tub na 360 sunan tub ɗin. To da aka matse shi a ciki na yi amfani da shi sai na ga bai karɓe ni ba yana sa ni baki na ajiye shi. To da na ajiye shi sai na sake siyan Carotan. To shi ma sai ya ƙi karɓata lokacin. To sai na haƙura da shi sai na ɗauko wannan Kojic ɗin na ci gaba da amfani da shi. Ina amfani da wannan Kojic ɗin sai ya ƙare. Da Kojic ya ƙare sai na koma wurin mai sai na mai nema complaint ɗin wancan Carotan ɗin sai ya ce booster shi za ayi. To shine sai aka zuba masa wani wata allura da suke cewa don a booster shi. Da aka booster shi kuma sai ya min kyau. Da na zo na yi amfani da shi sai na ga ya gyaru. To shine sai na ci gaba da amfani da Carotan amma na yi amfani da mayuka kala kala kala. Zan iya tuna wasu wasu kuma ba zan iya tuna su ba. Amma na yi amfani da mai ya fi kala ashirin. Ya fi kala ashirin saboda idan na fara amfani da mai idan na ga wani sai isa mun ƙuraje a fuska to sai na daina amfani da shi. Wani kuma sai isa na yi baki to sai na ajiye shi sai in canza wani. To wanda nake daɗewa shine idan na ga mai ya karɓe ni to ina amfani da shi. To ina yi amfani da mai kamar su, umm, Clear Essence. Akwai, umm, Skin and Clear. Akwai, umm, Maziton. Akwai Nestalact. Akwai wannan da yawa, da yawa. Wasu ba zan iya tuna su ba gaskiya. Amma dai yanzu ina amfani ne da Carotan da aka booster shi da wata allura, allura ce wannan da ke sunan tub. Ina amfani da shi yanzu kuma ya, Alhamdulillah ya karɓi jikina sosai. Yana gyara mun jiki. To da ma dai fata na ni man ya gyara mun jiki. Indai zai gyara mun jiki to ni buri na ke nan irin sa'ada nake amfani da shi. Wannan dai gaskiya ya karɓe ni yanzu. Carotan da nake amfani da shi shine wanda nake.